Karfe biyu 2:00 PM nake cin abincin rana. Wani lokaci in ban ci da wuri ba 2:30. Wani lokaci kuma in na ci da wuri 1 o'clock 1:30. Haka na ke cin abincin rana.

Na iya tuƙin mota. Ina tuƙa mota amma a ta kance dai bani da mota nawa amma na iya tuƙin mota. Eh.

Ina tafa da hannu biyu, hannun dama da hannun hagu, duka nake hadawa in yi taɓi. I clap with my two hands.

Ina ajiye makullaina a cikin aljuhu I keep my keys in my pockets. Wani lokaci kuma ina ajiyewa a cikin jakana sometimes in my bag. Haka na ke, inda na ke ajiye makullina kenan.

Abun da nake shirin yi a ƙarshen mako shine duba abubuwan da na yi, da na yi nasara a kai. Duk wanda ban yi nasara a kai ba, zan sake ajiyewa zuwa wani mako daban. Sannan kuma in pita, in je in shaƙata a kan duk wanda na yi nasara a kai. Haka nake yi a ƙarshen mako.

Ni lokaci na rana da na fi so, shine ƙarfe sha biyu zuwa ƙarfe biyu. Duk abin da ya wuce wannan lokacin, sai na fara jin gajiya. Saboda haka, ƙarfe sha biyu zuwa ƙarfe biyu na rana shine na fi so. Kuma lokacin da nake cin abincin rana ke nan.

Ina barcin rana amma ba kullum na ke barcin rana ba. Duk randa na je aiki bani barcin rana. Amma in ban je aiki ba, in ina gida ina barcin rana. Haka ne, karfe sha biyu zuwa karfe uku, karfe biyu, hawa biyu haka ina barcin rana.

Ba ni tafiya kasuwanci. Ni ba ɗan business bane, ni ma'aikaci ne. So ba ni tafiyan kasuwanci. Ina zuwa aiki, in tsaya a ofis, in lokacin tashi ya yi, in tashi in dawo gida. Abin da nake yi kenan ba ni kasuwanci.

Muna da bokiti sun kai biyar a gida. Akwai wanda muke amfani da shi ta dafa abinci. Akwai kuma bokitin da muke amfani da shi ta wanka da wanki. Sun kai biyar haka a gida.

In zan je wurare in wurin ba da nisa nakan je da ƙafa. I trek to places that are not far from me. In kuma zan je kasuwa ne haka ina shiga cikin ina hawa mashin. In kuma zan je wajen aikina ne da ke da nisa ina shigan mota. Haka nake zuwa wurare.

Muna amfani da ruwan rijiya ta wajen wankin kaya, wanke wanke. Wani lokaci ma muna wanka da ruwan rijiya amma inda ruwan sha ne wannan muna sayane bottled water ko sachet water.

Ina yin addu'a kullum. Da safe yau na yi addu'a, da rana yau karfe shabiyu na yi addu'a. In na tashi kuma zan yi addu'a, in na je gida kafin inyin bacci zan yi addu'a. To ni ardu'a na kusan kullum ne. Ina addu'a kullum.

Abin da nake tunawa daga yaro suna da yawa. Na farko, nakan tunanin lokacin da mama na tana kai ni makaranta. Wanda in mun isa makaranta, in zata koma gida, sai in fara kuka. Sai a ɗauke ni, a sa ni a kan keke, a rarrashe ni kafin in dena yin kuka. Ina kuma tuna da lokacin da baba na zai zo ya ɗauke ni a makaranta mu koma gida, ya saya mun abubuwa in muka dawo daga makaranta kenan. Kuma ina tunanin lokacin da a lokacin hidima Kirismas da muke yara, baban mu zai tara mu dukan mu, ya kai mu Yankari, ya kai mu wajen hutu, mu je mu huta, mu ji daɗi, mu shaƙata, mu dawo. A kuma kwai lokacin da ya-- baba na yana kai mu lokacin anti din mu a wani waje da ke nisa daga wajen da muke zama. To duk wannan tunanin duk in ya zo mun, sai in ringa tunanin kai lokacin da nake ya-ya-yaro ai. I miss my childhood very well. I love my childhood.

Ina fatan cin yawa sosai. Ina Allah Allah in samu daman cin yawa, in samu in yi abubuwa da yawa wa kaina, in yi abubuwa da yawa wa wanda suke, suke son in musu abubuwa gaskiya.

Kullum in zan kwana karfe sha ɗaya na dare, wani lokaci karfe sha biyu na dare nake kwana, lokacin da nake kwana ke nan kuma ina tashi karfe biyar na safe.

Ina ajiye takaddun ayyuka a cikin files ne, sai muzo mu ajiye files din a cikin cabinet ko drawer. Bamu ajiye takardu yadda muka ga dama. Akwai yanda muke, akwai files,-- files, different files na memos da muke sa takardun mu.

Matana ne take kakkafa mun baya. Matana a gida ita take kakkafa mun baya, ni ma ina kakkafa mata baya, haka ne.

Ni ina son zama da kafafuwa na biyu a ƙasa. Ina zauna kan kujera insa kafafuwa na biyu a ƙasa. Bani son ɗaura kafa a kan kafa. Haka nake son zamana.

Ina kallon inuwa na lokacin da nake yaro. Amma yanzu, da girma na me ya sa, me ya sa zan ringa kallon inuwa na? Yanzu na dena kallon inuwa na. Ba ni kallon inuwa na yanzu.

A yanzu bana amfani da matashin wuya. Lokacin da nake samari ne nake amfani da matashin wuya. That was like ten years back. But now I don't wear necklace. Ba ni sa necklace.

Madubi biyu muke da shi a gida. Akwai babban madubi wanda za mu iya tsaya a gaba muna tashe kan mu muna dressing kan mu. Akwai kuma karemi wanda muke iya rikewa muyi yawo da shi muna in za mu duba fuska. Madubi biyu muke da shi.

Ina karatu kafin in kwana sosai. Kusan kullum ina karatu kafin in kwana. Ina karanta Bible. Ina da Bible app a waya na wanda nake karanta da daddare. Ina da kuma wasu inspirational books da nake karantawa kafin na kwana.

Ina duba kalanda kullum. Yau ma na duba kalanda, yau ishirin da biyu ga watan daya, 2026. Every day I check my calendars.

Ina jin kukan zakara da safe.

Ina kare wayata daga kwayar cuta da antivirus. Haka nake kare wayata da kwayar cuta.

Ina son ɗakina yayi haske. In ɗaki ba haske, ya zan yin ga abin da nake yi a ɗaki? Ya zan yin gayace da mutane? Dole ɗaki yayi haske mutum ya san abin da yake yi.

Ina kallon madubi kaman so uku ko so biyar a rana. Don ni duk inda naga madubi ina son kalli kaina in san ya nake. Ka ina kallon madubi sun fi so biyar a rana. Ina kallon madubi sosai.

Ina zuwa kasuwa ranar Asabar, weekend kenan Saturdays, da kuma wani lokaci ranar Lahadi bayan church service. Kwanaki biyu da nake samu daman zuwa kasuwa kenan, saboda ina zuwa aiki ran Monday zuwa Friday.

Ina ya kunna wuta? Ina ya kunna wuta? Ko wane irin wuta ina kunnawa. Wutan lantarki ne, wutan gas cooker ne duk babu wutan da ba ni ya kunnawa.